Ina amfani da mai da ake kira lau, yana da kyau sosai, yana gyara fata. Mai ne wanda kamfanin a ƙasar Cote d'Ivoire yake yi, yana gyara jiki tare da sa fata tayi laushi. Ina amfani da shi sosai.

Eh ina jure ma barkono amma miyaji sosai domin ina yawan amfani da barkono wajen dafa abinci ko wajen yin wani abu. Wani lokacin ma idan zan sha shayi ina amfani da shi saboda yana ƙara ɗanɗano matuƙa.

Ina wanke kaya na yawanci da safe idan na tashi wajen karfe bakwai na safe. Sai na wanke su idan suka fita sai in ɗauraye sai in goge. Ina wanke fararen kaya daga farko daga baya sai in sa sauran kalaluwa.

Idan ina so na kammala aiki a cikin lokaci, farko ina tsarawa ta yadda aikin zai kasance. In tabbatar da na lissafo abubuwan da za ni cikin aikin. To wannan yana taimaka mani wajen in gama aikin da wuri. Zan tsara daga farko zuwa ƙarshe.

Na fi son wasan ƙwallon ƙafa domin tana ba ni nishaɗi matuƙa. Ina son ƙwallon ƙafa domin ina iya kallon wasa uku a jere har zuwa huɗu. To ka gani ina son ƙwallon ƙafa matuƙa saboda tana ba mutane nishaɗi.

Eh sosai ina kunna sanarwar apps domin yana taimaka mani na san idan apps an turo da sako daga saman wayata. To da na gani zanje na buɗe in karanta amma idan ban kunna abu bazan gani ba. To.

Eh ina koyan yaren Igbo saboda akwai abokaina waɗanda su ke jin yaren, ni kuma bana ji. To idan muna magana da su suna sanya yaren cikin ni da Hausa. To ina so na kasance ina fahimtar abin da su ke yi, shi ya sa ni ke so na koya shi.

Idan lokacin zafi ne, ina son zama kusa da taga domin za ta bani iska sosai. Idan kuma lokacin sanyi ne, ba na son zama kusa da taga saboda iska zai dame ni, zan ji sanyi sosai matuƙa. To ya danganta.

Gaskiya na fi son yanayin lokacin sanyi saboda babu zafi sosai. Ina ɗaya daga cikin mutanen da basu son zafi, sun fi son sanyi. To sanyi yana sanyawa jikina, yi kyau in kasance cikin lafiya, amma zafi ina shan wahalar zafi sosai.

Ina jin kukan zakara da safe. Duk safiya wajen karfe huɗu zuwa biyar zuwa shidda za ka ji zakara ya yi kuka. Duk safiya kafin a fara kiran sallar asuba. To ina jin kukan zakara kullum da safe.

Gaskiya na fi son bus saboda za ka ga ba cunkoso idan mutum ya hau za ka ga ya hau da isasshen wuri sosai amma ita taksi wani lokaci idan mutum ya hau za ka ga an takura ammatse akwai yalwataccen wuri a bus sosai.

Ina son dafaffen ƙwai sosai. Idan da safiya ce ina dafa shi irin wajen ƙarfe shida da rabi na safe. Zan ɗora ruwa na yi zafi sai in saka ƙwai, sai ka bari minti talatin zuwa minti arba'in da biyar, sai ka gaya dafu, sai in samu sai na ci.

Gaskiya bana raba abincin mu da mutane. Yawanci za ka ga muna cin abinci tare da iyalai domin yana kara shakuwa matuka za a fiddo abinci kuwa sai a sanya hannun shi a ci tare.

Eh ina shan madara amma madarar ta kasance mai kyau sosai. Ina shan madara da safe kafin in tafi wurin aiki. Zan samu madara kofi guda sai na sanya sukari ciki sai na sha. Akwai daɗi sosai.

Eh, duk saƙon da zan tura muna sa hannu ko in ce ina sa hannu saboda wannan ne zai nuna cewa ni ne na tura wannan saƙon. To sa hannu zai taimaka wajan gano sahihancin wannan takarda ko saƙon da mutum ya tura.

Ina kallon madubi kamar sau biyu a rana, da safe idan zana je wajen aiki sai kuma da mareci idan zan fita yawon shaƙatawa. Ina duba madubi sosai in ga fuskata ya take da sassauran ɓangarori na fuska na.

Ina kiyaye kalmar sirri ne ta yadda ba zan faɗa ma kowa ba. Saboda wannan magana da aka gaya mani ko kalma an ce sirri ce ba a son kowa ya sani ko ba a son kowa ya ji. To wannan yana taimakawa wajen riƙe sirri ka tabbatar da ba wanda ya ji abin da kake so ka boye da sirri.

Gaskiya ni mutum ne mai son baƙo sosai. Ina karɓar baƙo da niyya mai kyau. Idan baƙo ya zo, za ni tabbatar da na yi mashu abin da ya ke so, na ba shi abinci, na ba shi ruwan sha, sannan na tabbatar da na haɗa mashi ruwa mai zafi domin ya je ya yi wanka.

Yadda nike magance matsalolin aiki shine a farko zani tabbatar da cewa ina matsala ta faru. Bayan na gano inda matsalar ta faru sai na samo dabaran da za ni magance wannan matsalar ta yadda ba za ta ƙara faruwa ba.

Muna hutawa a wurin aiki a misalin karfe biyu na rana. Idan karfe biyu na rana ya yi kowa zai je ɗan huta, ya ɗakko fim ya kalla ko kuma ya ci abinci ko ya je ziyara na ɗan wan lokaci kamar minti biyar zuwa goma mutum ya dawo.

Eh ina cin tafarnuwa sosai ga abinci amma idan aka zuba ta ga abinci, abinci yana ƙara ɗanɗano yana ƙara ƙamshi kuma. To ina son ta cikin dafuwar taliya ko kuma shinkafa. Ina son a sanya tafarnuwa sosai.

Muryata tana da ƙarfi sosai domin idan na yi magana daga gidanmu maƙwabtanmu suna jina sosai. Ina da murya mai ƙarfi wadda za ta iya kai iren mita goma zuwa sha biyar.

Kafofin watsa labarai wanda nake amfani da su sun haɗa da BBC Hausa. Ina matuƙan son amfani da BBC Hausa. Alal misali da ƙarfe goma ko takwas ko tara na safe ana yin labarai sosai to ina sauraron labaran BBC.

Gaskiya waya ta ba ta daidaita haske da kanta sai dai ni in sanya, in daidaita wani lokacin. Idan ina so ni da kaina nake daidaita haske amma ita bata daidaitawa da kanta. Idan ina so ina sanyawa, idan bana so kuma sai in ƙyale.

Ina yanke shawara a wajen aiki bayan na ji ra ayoyin mutane. Zan tambayi kowanne daga ciki na ji mai zai ce abin da na ji daga gare su shi zan yi amfani in yanke hukunci a wurin aiki. Domin wannan zai ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakinsa.

Yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci shine farko zanayi jera abubuwa ayyuka din. Bayan na jera sai in ɗauki wanda ya fi mahimmanci in sanya shi a mataki na farko, wanda yake da ƙarancin sahihanci sai in sanya shi a mataki na biyu, wanda ko bai da sahihanci ko bai da muhimmanci sai in sanya shi a mataki na uku haka zan jera su. Wannan zai bani dama in tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a gare ni.

Eh ina iya gabatar da rahoto sosai domin da na so na yi aikin jarida wanda zai taimake ni in yaɗa labarai ko in ɗauko rahoto ko in yaɗa rahoto ko in gabatar da rahoto. To ina ko yanzu ina so in yi aiki a gidan rediyo.

Ina iya ko ina so in yi ciniki a cikin kasuwa sosai. Ina so in naga ina seda kayayyaki cikin kasuwa kuma ina samun ciniki kuma zan iya samo kaya naje na kasa a kasuwa sannan in seda wato in yi ciniki in samu kuɗi ko riba.

Gaskiya na fi son matakala saboda lift ban taɓa hawan shi ba, ban taɓa hawa ba, amma matakala kau na saba. Domin kusan kullum sai na hau matakala bene sosai ko ba tare ɓata lokaci ba tare da jan nauyi ba ko wani abu makamancin haka. Na fi son matakala.

Ina zuwa kasuwa na sayi kayan abinci ko na je kasuwa na sayi kayan waya. Wani lokacin kuma ina zuwa in sayo, in sayi littattafai ko kuma takalma. Ina zuwa na sayi mabambantan abubuwa a kasuwa sosai.

Gaskiya ina so in ziyarci ƙasar Faransa domin ƙasar tana mani kyau sosai. Ina sha'awar na je ƙasar Faransa sosai. Tun ina yaro nake kallon hotuna na ƙasar to shiyasa take burge ni matuƙa sosai.

Ina rubuta duk kuɗin da na kashe a wurin aiki. Ina da ɗan littafi wanda yake ƙunshe da abubuwan da na kashe a wata. Za na rubuta duk abin da na kashe kama daga kuɗin zuwa da dawowa wajen aiki tare da sauransu.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ta kafofin sadarwa na zamani kamar Facebook da Twitter wato X. Nan zane je na ɗora kayan da nake saidawa su kuma su gani sai mu haɗu sai muyi ciniki sai a san yadda za a tura musu kaya su kuma su turo kuɗi.

Ina fara aiki tun karfe huɗu na safe wato da safiya. Zani tashi nayi sallah, na fara haɗa shayi ko na haɗa abin da zan ci, sai kuma na shirya zuwa wurin aiki.

Sosai ina kuka har da hawaye a lokacin da nake yanka albasa. Domin albasa tana da yaji sosai duk lokacin da nake yankawa. To za ka ga ina hawaye saboda wannan zafi. Kusan kowa ma yana hawaye idan yana yanka albasa.

Idan zan tafi zuwa wuraren da nake so, farko ina shiryawa tun da safe ko da rana ko da dare duk dai lokacin da zan tafi, sai na samu abin hawa idan kuma mashin dina na na in hau idan kuma ba ni da mashin a lokacin zan je in samu taksi ko kuma bas sai na hau sai na tafi wuraren da nake so.

Ina goge haƙora sau biyu a rana, da safe idan na tashi sai kuma da daddare idan zan kwanta. Wannan yana taimaka ma haƙorana su kasance cikin, cikin annashuwa tare kuma da kyau tare da haske tare kuma da ƙamshi kowane lokaci ba tare da wari ba.

Yadda nake ajiye takardan aiki, akwai ɗan akwati ko kuma wata loka wadda nake ajiye takardan aiki saboda muhimmancinsu. Zan samu in jera su wuri guda sai in tabbatar da cewa akwatin nan rufe yake sannan ko kuma wannan loka inda nake ajiyewa rufe take ba tare da sun samu damuwa ba.

Gaskiya bani kallon Inuwar ta kwata-kwata bani kallo. Banima kallon inuwa, ina harkokina batare da na kalli inuwa ba. Saboda kallon inuwa ina tunanin kamar yana ɗaya daga cikin abu na hauka. Ta yaya zan kalli inuwata?

Babban buri na a aiki shine na kasance na zama shugaba a wurin aiki, wanda zai ba ni damar in tafiyar da wajen aikin ba tare da wata matsala ba, tare da kawo sauyi tare da samun ci gaba a wurin wannan aiki. To idan na kasance shugaba, zan yi ƙoƙari in tabbatar da na kawo wannan sauyin.

Eh da daddare idan na fito tsakar gida ina kallon wata da daddare sannan ina jin farin jiki sosai, sannan ina tunowa da Allah. Ina cewa wannan halitta Allah kaɗai zai iya yin ta. Na kalli wata ya fita daban a sama.

Ina gina dangantaka ta kasuwanci akan gaskiya, da rikwan amana. Abokin kasuwanci na zai tabbatar da cewa ina da gaskiya. Idan ya tabbatar da ina da gaskiya, da rikwan amana to kowane lokaci a danganta kar mu za ta yi kyau. Sosai zai raka kawo man aiki ko kuma ya kawo man kaya da zamuyi cinikayya.

Gaskiya ba na kara waya ta daga ƙwayar cuta. Akasari ma ban san wacce irin ƙwayar cuta ba. Kawai dai ina kunna waya inyi amfani da ita ba tare da sanin ko tana ɗauke da wata ƙwayar cuta ba. Ba ni maganewa sai dai idan ta lalace sai na kai ta wajen gyara su waɗanda na kai ma wa su ne zasu gane cewa tana dauke da ƙwayar cuta ko.

Idan ina so na ajiye kuɗi, farko ina da wani akawun wanda nake ajiyar kuɗi da shi. Duk lokacin da na samu kuɗi, zan ɗauki kuɗin da nake so na ajiye na je na sanya cikin wannan akawun to shine zai bani damar in ajiye kuɗi ba tare da na kashe su ba ko an samu damuwa.

Eh sosai ina iya ɗinka tufafi da kaina saboda ina da keken ɗinki wanda yake taimaka mana in ɗinka tufafi. Farko zan yanka tufafi sannan zan sauzare da sauran kayan ɗinki sai na fara ɗinkawa sai na ɗinka tufafi da kaina ba tare da wani jinkiri ko matsala ba.

Na fi son malamin lissafi sosai saboda ina son abin da ya shafi lissafi, balle lissafin kuɗi. Ina gane lissafi da kuɗi sosai shiyasa na fi son malamin lissafi ya shigo ajinmu tum lokacin ma ina makarantar farko.

Ina son karanta littattafai sosai, balle littattafan turawa. Ina samun ƙarfafawa gwiwa idan ina karanta littattafansu. Wani lokacin a shekara ina iya karanta littafi sama da ashirin. To wannan zai bani dama in sami natsuwa da nishaɗi idan idan ina karanta su.

Wurin aikin mu ɗan ƙaramin ɗaki ne wanda yake ɗauke da kujeru guda biyar ta farko. Shugabanmu yana da kujera guda, sai saura ma'aikata suna da sauran kujeru. Zasu zauna su yi aiki, su yi rubutu, su tashi idan lokacin tashi ya yi.

Abincin gargajiyar nafi so shine cin ganye irin su zogale. Zogale tanaɗaya daga cikin abin da nake so matuƙa. Balle idan aka sanya zogale da ƙuli ina so na ci ta sosai. Wani lokacin da ita nake amfani nake nake cin abincin rana.

Idan na zama jagora wajen mutane, farko abin da zan yi musu shi ne zan tsara yadda zan tafiyar da jagoranci mulkar wannan mutane. Zan tabbatar da cewa na yi riko da gaskiya tare da amana sannan na kyautata wa kowa na ba shi haƙƙin shi ba tare da zalunci ga mutanen da nake jagoranta ba.

Abincin da yake sa naji daɗi sosai shi ne shinkafa da wake. Ina iya ɗaukar kwana bakwai a mako ina cin shinkafa da wake ba tare da na gaji ko na samu damuwa ba. Shinkafa da wake tana da daɗi matuƙa sosai.

Ina da lema, ina riƙe lema a lokacin da ake ruwa ko lokacin damina saboda kada na jiƙe da ruwa ko idan zan fita ina tafiya da lema wannan za ta bani kariya daga bugun ruwan sama. Sosai ina amfani da lema.

Muna da bokiti guda biyar na farko muna da wanda muke ajiye ruwa sannan muna da kuma wanda muke wanka sannan muna da sauran wanda muke amfani da su na yau da kullum. Wannan bokitan suna taimakawa wajen aiki ba tare da sai mun je mun aro daga maƙwabta ba.

Teburinmu a wurin aiki babba ne wanda mutane biyar ma za su iya zaunawa. Mutane biyar za su iya zama su buɗe kwamfiyutocin su ba tare da an samu cinkoso ba. To gaskiya bencinmu babba ne kuma yana da tsayi yana da tudu ta yanda mutane za su walwala ba tare da sun samu cinkoso ba.

Gaskiya nafi son shinkafa. Ina son shinkafa musamman ma da wake amma bana son tuwo. Dukda dai wani lokacin da daddare ina cin tuwo domin duk rana da daddare ana tuƙa ma mu tuwo muna ci amma nafi son shinkafa da wake.

Kyautar na fi son bayarwa shine na ba wa mutum kyautar turare. Domin turare yana taimakawa ɗan adam daga barin wari tare da sanya shi nishaɗi tare da sanya shi ƙamshi. To turare yana ɗaya daga cikin kyautar da nake son bayarwa. Ina ba da kyautar turare ga mafi kusanci da ni ko kuma abokai.

Abin da ya ke sa na yi dariya shine naga mutane suna cikin farin ciki sosai suna yin dariya. Dak lokacin da naga mutane suna cikin farin ciki musamman suna yin dariya, ni ma ina yin dariya matuƙa sosai domin na tabbatar da cewa waɗannan mutanen farin ciki ne ya sanya su yin dariya. To wannan yake sanya ni ma na yi dariya.

Na fi zuwa shagon da ake sayar da kayan abinci kamar irin su shinkafa, wake da su sauransu wanda zai ba ni daman na saya na biya kuɗi sannan a sanya mani cikin leda sannan na taho gida ba tare da ɓata lokaci ba. Na zo a saffara a zuba ma kowa ya ci.

Ina jin daɗi a ranar da ake biyan albashi saboda na san cewa za ni amshi albashi na, za na zo na sayayya sannan kuma za ni kyautata wa iyali tare da kuma ba ƴan uwa kuɗi daga cikin abin da na samu na albashin, to ina matuƙar jin daɗi a ranar da ake biyan albashi.

Ina sauraron rediyo sosai, musamman irin su BBC da kuma FM Rediyo da suke garin Katsina. Ina sauraron bi-- eh, rediyo da, da safe da kuma yamma bayan na dawo daga aiki. Ina sauraron shiri da dama tare da sauraron labaran duniya.

Yana taimakawa mutane ta ɓangarori da dama. Wani ina bashi abin da ya samu, wani kuma muna zama muna labari shima yana ɗaya daga cikin kyautatawa. Wani kuma kana bashi shawara shima yana ɗaya daga cikin abubuwan kyautatawa. Sannan kuma idan ka samu abu ko abinci ko wani kuɗi ka taimaka mana kusa da kai.

Muna yin taro duk ranar Alhamis a mako. Za mu tattauna abin da ya shafi wannan satin gaba ɗaya, abin da muke buƙata da abin da muka cimawa a wannan sati. Shugaban mu zai tada kowa daga cikin waɗannan membobi su tashi su faɗi abin da suka yi wannan sati.

Lambar mu mai albarka ba ta wuce kyautata ma al'umma. Duk lokacin da ka kyautata ma al'umma, Allah zai taimake ka, za ka kuma samu abin da ka ke so. To wannan albarka za ta bi ka a duk inda ka je. To gaskiya muna son albarka matuƙa da yawa domin tana taimakama al'umma sosai.

Sosai ina shan ruwan itace musamman kankana. Idan aka samu kankana aka matse ta aka fidda ruwan to ina sha sosai da na sanya sugar ko sikari. Zani sha kuma na ji daɗi sosai domin tana ƙara lafiya da kwanciyar hankali.

Jaka da nike a kai ita ce jakar da nake goyawa a baya wadda nake dauke da na’ura mai kwakwalwa tare da littattafai da sauran kayan aikin ofis. Ina amfani da wannan jaka zuwa wurare da dama, ko idan za ni unguwa ko idan zan je ziyara ko idan zan yi wani abu.

Lokacin da na fi so a rana shine da yamma, lokacin na dawo aiki ina zama ƙofar gida na huta, mutane su zo a yi labari, a yi zumunci, a yi dariya sosai, a samu nishaɗi. To lokacin yamma yana bani damar samun nishaɗi sosai.

Ina son cin abinci a wurin aiki. Duk lokacin da na je wajen aiki ma dole wajen irin ƙarfe ɗaya za ta tafi hutu na je na ci abinci. Bayan na ci sai na dawo. Domin wannan zai bani damar na yi aiki ba ta lokaci ba tare da da aiki da samun aiki mai kyau kuma.

Akwai gidan abincin da na fi so wanda ake kira da K-rocks dake nan a Katsina. Ina amfani da shi wajen cin-- wajen sayen abinci. Duk lokacin da nake son na sayi abinci ina zuwa wajen cin abincin nan domin sun iya abinci. Abincinsu yana da tsabta sannan kuma abincinsu yana da daɗi.

Eh, eh ina amfani da ajiya a yanar gizo ina aje hotuna, bidiyo da sauran abubuwa da sauran littattafai. Shi ne yake bani damar nan gaba nazo na same su ina aje su ne saboda tarihi. Nan da wani lokaci idan na neme su zan same su na karanta ko kuma in ɗauko hoton ko kuma bidiyo.

Ina sanya cajin waya ta da, da daddare idan zan kwanta bacci sai da sanya ta sai na bar ta. Lokacin da zan tashi bacci ta riga ta yi caji, sai da in ɗauka ta yi ta samu percentage ɗani. To wanda yana taimakawa in yi caji ina cikin sauƙi ba ta re da ɓata lokaci ba.

Ina duba saƙonni a wurin aiki kamar sau goma saboda wannan dubawa za ta taimaka naga idan akwai wani saƙo mai mahimmanci to zan duba in gani idan akwai saƙon sai na karanta idan babu kuma sai na jira zuwa ɗan wani lokaci sai na ƙara dubawa.

A lokacin hutu abin da na fi so naci shine abubuwan da suka shafi abincin gargajiya. A lokacin hutu wannan zai taimake ni ta yadda zan samu ƙarfi tare da kuzari. Zan samu irin su zogale da sauran kayan marmari, irin su kankana da sauransu da na rangas sha ko na ranga ci.

Kayan ciye-ciye da na fi so shine ɓangaren irin su lemon zaƙi da irin su ayaba da sauransu. Duk da dai ina na son irin abubuwan da suka shafi zaƙi sosai.

Ina duba daftarin kuɗi ta wannan hanya ce zan san cewa nawa ne nike da shi, nawa ne zan samu, nawa ne nike mafarkin samu nan gaba. To idan na duba daftarin zai bani damar in san abubuwan da nake so na sani. Zan duba na gani me ke faruwa a cikin daftaren sanan inga yadda zan magance matsalar.

Ina kunna sanarwar apps sosai domin suna bani damar na san cewa apps din da suka tura min da notification da yanda zan ɗauki mataki. To wannan zai taimaka mani ta yadda zan gane cewa wanne apps suka tura min saƙo, wanne apps ne basu tura min ba. To gaskiya ina kunnawa domin yana taimaka min sosai matuƙa. Amma idan ba wannan taimakon wannan sanarwa ta apps, muhimman abubuwa za su iya wucewa ba tare da na sani ba.

Dangantakarmu da maƙwabta tana da matuƙar tasiri sosai domin kowa zai iya taimakon kowa. Shi ya sa ake son ya kasance kuna da maƙwabta nagari. Wannan zai ba ku dama ya kasance kuna da kusanci. Idan wani abu ya samu maƙwabcinka, za ka fito ka jajan ta. Mashin na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba. To wannan zai ba da dama a zauna cikin salama tare da mutunci.

Gaskiya lokacin wanka bana rera waƙa kwata-kwata saboda sai in ga kamar alamar hauka ce ka riƙa rera waƙa ka na wanka. Ina dai samu in yi wanka na abin da ya kai ni in samu in yi ba tare da ina rera waƙa ba. Zan samu in je da sabili na da abin da ya shafi soso na yi wanka na in fita ya kasance na kasance cikin tsabta.

Ina rubuta rahoto kamar sau uku a rana. Duk abin da ya faru, zani rubuta kamar na farko, zani ce ga abin da ya faru na farko, sai ga abin da ya faru na biyu, sai ga abin da ya faru na uku. To waɗannan rahoto zai ba ni dama in tura saboda a san matakin da za a ɗauka.

Ina amfani da yanar gizo wajen ajiyar hoto, bidiyo da sauransu, ta yanda duk lokacin da na dawo zani zo na same su ba tare da zan samu matsala ba. To wannan zai taimaka mani ta yadda duk lokacin da nake so na yi amfani da su da na danna zan same su na yi amfani da su ba tare da wata damuwa ba.

Ina yin wanka da safe irin karfe bakwai na safe, sai na samu ruwa na na kai, zuwa kewaye, da sabili, da soso. Sai na fara yin wanka. Zan iya ɗaukan minti biyar, zuwa shidda, zuwa goma, na san na gama wanka.

Malamin da na fi so shi ne malamin da yake koya lissafi saboda ina son lissafi. Ina son lissafi, abin da ya shafi kuɗi da sauransu. To dai lokacin da malamin lissafi ya shigo aji ina ba shi kyakkyawar fahimta saboda in fahimci abin da yake yi sosai. Ina son malamin lissafi matuka.

Kalmar sirri yana tabbatar da cewa ba wanda ya ji saboda kalmar sirri abu ne mai matukar muhimmanci, ba ka son wani ya ji wannan kalma din. Shi ya sanya da lokacin da aka bani sirri yana tabbatar da cewa ban gaya wa kowa ba. To wannan zai bani damar a ce ina riƙe sirri.

Eh ina yin aiki bayan lokaci. Misali idan aka tashi aiki idan ban gama aikin ba za ni yi shi bayan, bayan, bayan na dawo aiki. Wannan zai taimaka mani ya kasance washe gari idan na je aiki na tabbata na gama aikin jiya to shi ya sanya nake amfani da wannan dama.

Ina kallon wata da daddare sosai, duk lokaci irin ƙarfe bakwai zuwa takwas na dare ina fitowa tsakar gida sai na dinga kallon sama in kalli wata da taurari sai in ƙara gode ma Allah ta yadda Allah yayi hallika sararin samaniya tare da wata ya yi haske ya ba duka duniya haske.

Yadda nike gina dangantaka ta kasuwanci, ina tabbatar da wanda muke kasuwancin tare da shi ya tabbatar da ina da riƙon amana da gaskiya. Wannan zai taimaka wajen yin kasuwanci da ni ba tare da shakkoko ko tantama ba. To ta wannan ɓangare, in za mu yi kasuwanci, ya tura mun kuɗi in tura mashi kaya ko kuma in tura mashi kuɗi ya tura mani kaya.

Ina tsarkaka gidanmu kamar sau biyar a rana. Farko idan na tashi, irin ƙarfe huɗun nan zani, idan wajen ƙarfe takwas zani, wajen bayan na dawo daga aiki ƙarfe biyu zani, sannan can wajen ƙarfe shidda zani. Sannan lokacin da ake kwanciya, zamu tsarkake gida saboda a samu annashiwa tare da kwanciyar hankali tare da tsabta a gidaje.

Eh, ina amfani da mataimakin murya domin zai taimaka mun wajen rikodin ɗin yaren da ban sani ba ko makamancin haka. Ina amfani da Google Assistant wajen yin wannan. Ina da shi a waya, nayi downloadin ɗin shi na ajiye shi, duk lokacin da nake son a karanta mun rubutu ko kuma a yi mun fassara, yana taimaka mun matuƙa.

Ina son abinci mai yaji sosai domin kullum ina cin abinci mai yaji balle da rana. Da rana ina cin abinci mai yaji sosai kamar taliya da shinkafa da wake da mai da yaji to ka ga wannan abinci mai yaji.

Abin yafi muhimmanci a kasuwanci shine gaskiya da ɗaukan amana. In dai kana da gaskiya da ɗaukan amana to in sha Allah za ka sami ɗaukaka a wajen kasuwancin ka. Wannan gaskiya da raƙon amana za ta taimaka maka ta yanda mutane za su aminta da kai, saruƙa yin kasuwanci da kai, tare da samun alkhairi mai yawa a fannin kasuwanci.

Ina son kallon fim in Indiya sosai domin fim in Indiya yana da matuƙar nishaɗantarwa. Ina kallon fim in Indiya kusan kullum da rana. Duk lokacin da ina wajen aiki na sami lokaci ina kallon Indiyan fim. Wannan Indiyan fim yana ba ni ƙwarin gwiwa ta yadda za mu kasance da rayuwa da kuma al'adar su ta ƙasar Indiya.

Muna da kyakkyawar dangantaka da abokan aiki sosai domin idan ban gane aiki ba, zan tambayi abokin aikina kuma ya yi min bayani. Shima idan bai gane ba zai taimake ni a inda nake neman taimako ko a inda nake neman ƙarin bayani. To wannan shi ake kira dangantaka mai kyau. Ya kasance kana zaune da abokan aikinka cikin kyautatawa tare da riƙon amana.

Gaskiya na fi son na zauna ba ni son tsayuwa. Na fi son na kasance na zauna wuri guda wanda ya taimaka mani ta yanda zan yi al'amurana ba tare na gaji ba. Amma da abin da aka ce tsayuwa yana ɗaukan lokaci sosai sannan kuma jiki zai riƙa ciwo da sauransu.

Idan ina buƙatar neman izinin hutu, shine zane samu shugaban wajen aiki na tambaye shi cewa akwai abunda nake so na yi, to ina so ka bani izini in tafi hutu. To idan ya bani zan tafi, idan bai bani ba kuma zan jira.

Apps ɗin da na fi amfani da su shine app na WhatsApp da Facebook. Ina amfani da su mataka domin ina amsar saƙonni ta WhatsApp sannan kuma ina samun bayanai da labarai da abin da suka shafi rayuwa ta, ta Facebook. To wannan yana ba ni damar ya kasance na san abin da ke faruwa a duniya.

Gaskiya ba zan iya cewa gaga lokacin da nake amfani da shi ba, amma cikin awa ashirin da huɗu ina amfani da intanet kamar sau shi-- sau awa sha huɗu. Gaskiya ina amfani da intanet kusan rabin rana sosai gaskiya. Muna amfani da intanet sosai.

Lokacin da babu wutan lantarki, ina ɗaukan littafina in karanta sannan ina amfani da sauran cajin da na samu. Saboda idan babu wuta zaka ga ba za ka iya sa caji ba, ba za ka iya kallo ba, ba za ka iya sauran abubuwa ba. To ina yin haƙuri hatsi lokacin da aka mai da wuta sannan in yi abubuwan da suka shafi kallo da guga da sassauransu.

Eh, yadda muke kula da gashinmu shine duk lokacin da gashinmu yayi dauɗa ko yana buƙatar wanki, zamu je shagon salon a gyara mama gashinmu. Wani lokacin ana yi mama aski da sauransu. Wani lokacin kuma ana shafa mashi mai mai kyau saboda yadda zai yi sheƙi da.

A gidan mu nada fanka, munada rufin ɗaki wanda muke amfani da fanka domin jin iska. Sannan kuma rufin ɗaki muna amfani dashi idan ruwa ya taso baya yadda za a yi ruwa ya shigo waje. To wadannan zai taimaka mu wajen ba mu kariya daga ruwa da kuma abin da ya shafi iska da sauransu.

Na fi son miyar kuka domin na amfani da ita wajen cin abinci, wajen cin tuwo da daddare. To miyar kuka tana daɗi sosai idan ta ji magi da gishiri da sauran kayan miya. Balle idan aka sa mata nama da sauransu tana yin daɗi matuƙa sosai da, daɗi.

Idan baƙo ya zo, ina karɓar shi hannu biyu biyu tare da kyautatawa, ina ba shi abinci yaci, ina bashi abin sha, sannan kuma ina kai ma shi ruwa yayi wanka a banɗaki. Ina kyautata wa baƙo sosai domin kyautata wa baƙo sosai yana ƙara danƙon zumunci tare da dangantaka mai kyau.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Ina shaƙatawa sosai a lokacin hutu domin wannan lokacin hutu lokaci ne da mutane ko ni ya kamata a ce na huta. To, abu ne mai kyau ya kasance na yi amfani da wannan damar wajen shaƙatawa, wajen zuwa zumunci da sauransu.

Shagon da na fi zuwa shine shagon da a ake sayar da kayan abinci kamar irin su shinkafa, gero, masara da sauransu. Ina amfani da wannan shago wajen sayan kayan abinci in kai ma iyali da sauran mutane domin samun dangantaƙa me kyau. To, dul lokacin da ya tashi zan je wannan shago na sayi kayan abinci na tafi. To, shagon kayan abinci na ɗaya daga cikin shagon da na fi zuwa.

Ina yanke farce sau ɗaya a wata. Duk bayan wata ɗaya nake yanke farce, wanda yana bani dama ya kasance na tsaya cikin tsafta sosai. Ina amfani da reza wajen yankewa. Bana ba wani ko wani ya yanke mani farce, ni da kaina nake yanke farce, ba tare da na samu damuwa ko na yanke.

Mai ɗin da nake amfani da shi, ina amfani da mai Lucy Jelly Baby. Shi ne nake amfani da shi wajen, wajen shafawa. Yana taimakawa mani fata ta tayi kyau tare da, da nishaɗi a lokacin da na shafa shi. To man jelly yana taimakawa man sosai.

Kofofin watsa labaran da na fi amfani da su shine abin da ya shafi BBC da FM Rediyo Katsina. Domin suna ba da labarai masu ma'ana tare da gaskiya. To waɗannan kafofin watsa labarai ina amfani da su sau kusan biyar a rana, waɗanda suke taimaka mana in san abin da duniya take faruwa, abin da suke faruwa a cikin duniya da, da sassan ƙasarmu Nijeriya.

Yadda muke sanarwa a wurin aiki, da lokacin da muka zo aiki farko za mu je mu gai da shugaban mu, wato shugaban wannan wurin aiki. Ina kwana an tashi lafiya da sassauransu, sannan sai abu kowanne daga cikinmu za mu gaisa da juna, tana za mu samu kyakkyawar alaƙa da dangantaka.

Launin jakar mu ta kuɗi ita ce kalar Banƙi, muna amfani da ita wajen ajiye kuɗi. Wannan jaka tana da kyau matuƙa, tana sheƙi sosai kuma tana da girma ta yanda za a ajiye kuɗaɗe da dama ba tare da ta cika ba. To muna amfani da ita wajen ajiye kuɗi.

Unguwar mu tana da gidaje sama da ɗari uku, akwai mutane mabambanta waɗanda suke zaune cikin gidajensu cikin kwanciyar hankali tare da zaman lafiya. Muna da kyakkyawar alaƙa da mutanen da ke cikin wannan unguwa, tayan da muna hulɗa idan murna ta tashi zamu taya kowa murna.

Ina ajiye kwafin bayanai mu idan wani abu ya tashi domin wannan kwafin zai bamu amfani. Duk lokacin da aka yi abu ko wata fefa ko wani abu aka samu, za'a ajiye kwafi ta yanda idan an zo ana nema za'a ba da shi. Wannan zai kasance abu ne mai kyau da ba da tasiri abin da ya shafi bayanai.

Eh, ina jira a layi tare da haƙuri. In tabbatar da cewa ina bi layi ta yanda zan jira har lokacin layi ya zo kaina. Idan ina bin layi, ina kasancewa mai haƙuri tare da jurewa, in tabbatar da cewa na jira cikin layi har lokacin da lokacina zai zo.

Ina jin kukan zakara da safe, da misalin ƙarfe huɗu, ƙarfe biyar, ƙarfe shida na safe. A lokacin ake sallar asuba za ka ji zakara yana chaara. To wannan yana tabbatar cewa lokacin sallar asuba yayi. Mutane suna tashi sun fara harkokinsu, wasu je su yi sallah da sauran huɗuɗin yau da kullum.

Abu mafimanci a wajen abokanan ka shine ya kasance kun rike amanar juna. Indai abokai suka rike amanar juna, to za ya kasance ana zaune cikin lafiya. To ina amfani da rikon amana wajen kyautata dangantaka ta tsakanina da abokaina ko tsakanina da mutanen da ke kusa da ni.

Ina shuka tsira-tsirai kwanakin baya. Kuma na shuka mangwaro amma sai ya mutu. To tun daga nan abu ya ɓata min rai. Ban ƙara shukawa ba amma ina yawan shuka irin su zogale da mangwaro da abin da ya shafi alobera da sauransu. Amma duk da haka ba wanda ya tashi mutuwa suke yi. Ban sani ba, ƙasar ce ko wane abin ne?

Ina tabbatar da na je aiki lokaci dai dai bani makara. Idan karfe takwas ne nake da aiki, zan tabbatar da cewa karfe bakwai da minti hamsin na bayyana a wurin aiki, ta yanda zai isa ba tare da na samu jinkiri ba. To gaskiya ina zuwa aiki dai dai lokacin da ake zuwa aiki.

Eh, ina iya busa tsaki idan na samu tsaki. Idan kuma ban same shi ba, ina haƙuri. Busa tsaki wani abu ne na daban wanda ya ji anci busa kila. Tana iya yiwa busa ce ta algaita ko busa ce ta abin da ya shafi idan sarki ya gizo lokacin da ake abin da ya shafi bukukuwan sallah da sauransu.

Duk abin da na kashe ina rubutawa a cikin littafi ta yanda wannan zai taimaka mani na tsara rayuwata. Wannan zai taimaka mani na san nawa na kashe, nawa zan yi amfani da shi wannan wata inda sauran huɗu ɗin yau da kullum. To duk abin da na kashe ina rubutawa cikin littafi sai na tara su daga abubuwan da na kashe to sai naga abubuwan da za ni samu kuma na gama.

Idan ina so na koyi fasaha sabo farko zan je in yi nazari akan wannan fasaha, sai in shiga Google in sanya abubuwan da nake so. Idan aka bani sai in zo in zauna in karanta su, in yi nazari a kansu. To wannan zai taimaka mun wajen koyan fasaha sabo.

Farko idan yana so in yanke shawara a wajan aiki, zan tabbatar da cewa na ji tabakin kowane memba a wannan wurin aiki ya ba ni bayanin sa, bayan ya ba ni bayanin sa na ji sai in tabbatar da cewa me zan yanke hukunci a kai. To waɗannan abubuwan na samu zai taimaka mani wajen yanke hukunci mai kyau ko wanke shawarar da ta shafa abin da nake so in yanke cikin amfani tare da kyautatawa.

Idan rikici ya faru wajen aiki, ina amfani da kaifin basira wajen sasanta wannan rikici. In tabbatar da cewa na ba kowane ƙima tare da na yi wa kowa adalci. Zan tabbatar da cewa na ji ta bakin kowanne yai min bayani sannan sai in tabbatar da na sasanta wannan rikici.

Lokacin da na farka da safe, ina tashi nayi alwala, nayi sallah, sannan sai na buɗe kwamfiyuta, sai in yi abin da ya shafi aikina sai kuma in ɗan kwanta, in ɗan huta sai kuma na ci abinci. Daga nan sai na fara shirin tafiya wurin aiki.

Wanda yake karfa mun baya shine abin da ya sha hi-hi mutanen da nake kusa da su da nake zata kusanci da su suna karfafa mun gwiwa aka yi kaza yana da kyau idan nayi kaza zai taimake ni a rayuwa. To ina ƙoƙari ina ɗauka wannan shawara ta yanda za nayi amfani da ita saboda in samu gobe mai kyau.

Ranar da ta fi kyau a mako ita ce ranar Juma’a, saboda muna zuwa masallacin Juma’a da rana, sannan kuma bayan mun dawo muna zuwa muye ziyara sannan ana hito wa ƙofar gida ayi labari, ayi zumunci, ayi dariya sannan ayi nishaɗi tare da kowa ya ji daɗin wannan.

Eh ina cin salat. Salat ana amfani da shi wajen bayan an gama abinci sai a zuba abinci wanda zai taimaka maka wajen inganta lafiya ta ɗan adam. To ina cin salat sosai, yana taimaka min wajen gina jiki da sassauransu. Duk lokacin da na ci abinci ma ba salat ina jin ba ta ba daɗi.

Muna da bokitai guda biyar, farko muna da bokitin da muke wanka da shi, sannan muna da bokitin da muke ɗebo ruwa da shi, sannan muna da sauran bokitan da muke amfani da su na yau da kullum, waɗanda suna taimaka min sosai ta yanda za mu yi amfani da bokitai ba tare da mun je maƙwabta mun aro ba.

Ina ajiye hotunan wayata cikin photos da kuma gallery. Photos yana taimaka mutum ya ajiye hotonshi tunda zai yi amfani da Gmail wajen ajiyewa. Duk lokacin da yana konanda shekaru goma ne zai dawo iske hotunan, to shiyasa na fi ajiyewa cikin photos saboda tarihi yana kuma zama ma'ajiyar hotuna.

Gudun da na fi so na fanka shine lamba uku, gudu na uku. Wannan yana da gudu sosai ta yanda zai ba da iska sosai. Fanka tana ba da iska sosai idan ka samata gudu na uku. To gudu na uku yana da matukar tasiri wajen ba da iska. To na fi son gudu na uku.

Eh ina tafiya da sauri. Idan ina, zan je wajen aiki ina yin sauri sosai saboda bana son in makara. To idan na fito daga gida ina yin sauri matuƙa in samu, in isa wurin aiki. Wannan saurin yana taimaka mun wajen, eh, kazarniya tayau da kullum. To ina son in yi sauri sosai kuma ina tafiya da sauri.

Ina yin ciniki a kasuwa duk lokacin da naje na kasa abubuwan da nake sayarwa za ni yi ciniki. Mutane za su zo su ce suna son kaza sai na faɗi musu kuɗin sai su biya sai su ɗauka. Kaga shi ne na yi ciniki. Wannan ciniki ina amfani da shi wajen yin amfani yau da kullum.

Eh, ina amfani da matashin wuya domin wannan matashin wuya yana taimako na wajen yadda zan sanya kai na in yi bacci cikin kwanciyar hankali. To wannan matashin ina amfani da shi duk lokacin da zan yi bacci domin zan tashi ba tare da na ji kai na na ciwo ba ko wuya na na ciwo.

Yadda nake son zama shine ina so ya kasance ina lanƙwasa da ƙafafu na, na kalli abin da nake yi, idan kwamfuta ce gaba na, idan kwanancin abinci ne gaba na. To ya kasance ina lanƙwasa ƙafafu wa na sai in samu na zauna. To wannan zama'n yana ba ni nishaɗi sosai du abin da nake so ina gabatar dashi cikin hikima tare da kwanciyar hankali.

Ina son kallon faɗin rana, duk lokacin yamma ko irin misalin ƙarfe shida zuwa bakwai ina kallon sama in ga yadda rana ke faɗuwa wanda yana ƙara mani imani ga Allah in tabbatar da cewa eh Allah mai girma ne da ɗaukaka. To ina kallon sarin samaniya niya in ga yadda rana ke faɗuwa.

Abin da yake ba ni ƙwarin gwiwa a wurin aiki shine ya kasance na ga kowa yana aiki. Idan naga kowa yana aiki, to ni ma zan kasance cikin ƙwarin gwiwar. Ni ma ya kamata a ce na yi aiki. To idan yawancan ya yi aiki biyar, to ni zai kasance ina so in yi goma ta yadda zan fi wanda wanda ya yi aiki biyar.

Farko abin da nake yi don kare lafiya shine ina motsa jiki da irin karfe takwas na dare bayan na ci abinci. Ina ɗanyin fita in motsa jiki, inɗanyi gudu ta yanda zan yi zufa ta yadda zan samu in motsa jiki. Domin wannan yana taimaka ma jiki wajen, wajen kara lafiya.

Ina amfani da, da ma-- sauro net wanda zai bani kariya wajen cizon sauro. Wanda yana taimakawa ta yanda idan na shiga ciki ba sauran da zai shiga ya cije ni. Ba zan samu zazzabin cizan sauro ba da sauransu. To net yana ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa wajen, wajen yaƙar cizan sauro.

Eh idan ina da shawara, zani tafi wajen shugaba in gaya masa shawarar da nake da ita. In ce mishi ga shawarar da nake da ita. Idan aka yi amfani da wannan shawarar, za a samu ci gaba a wancan fannin. Ina ba da shawara matuka wajen aiki domin wannan zai taimaka wa aikinmu ya kasance ya yi kyau sosai tare da an samu ci gaba.

Aikin gida da nake yi a kullum shi ne duk lokacin da na tashi zan gyara daki, na yi shara, in tabbatar cewa ko ina ya kasance cikin tsabta. To wannan yana taimaka ma lafiyar jikin mu da sassauran su. Duk lokacin da na tashi a kullum ina wannan, to wannan yana dai na taimaka mun wajen yin tsabta.

Eh, ina son dafa ƙwai a sa da safiya. Da lokacin da na tashi ina so in dafa ƙwai, zan tashi in sanya ruwa cikin za saman wuta ya yi zafi, sai in sanya ƙwai in. Duk yadda aka yi cikin minti, minti, minti talatin zuwa minti sha biyar, ƙwai ya dahu zani yi amfani da ƙwan da dana.

Ina amfani da tsintsiyar kwakwa wajen sharar gida, domin tana ɗaya daga cikin abin da muke amfani da shi a yankin Hausa. Wannan tsintsiyar kwakwa tana taimakawa wajen share gida, gida ya fita, gida yai tsafta. To duk lokacin da nake so na yi shara, ina amfani da tsintsiyar kwakwa wajen yin shara.

Ina zuwa kasuwa duk ƙarshen mako. Ranar Lahadi ina zuwa kasuwa na sayo kayayyakin da suka shafi na abinci da sassaurar al'amuran rayuwa, wanda yana taimaka min wajen yin abubuwa. Ƙarshen mako zaka ga za mu je kasuwa saboda ranar ba aiki tare da sau kayayyakin yadu kullum.

Akwai wurin da nake cin abinci daga wurin aiki. Idan ka fita akwai wani shagon cin abinci da ke kallon wurin aikin mutu nan nake sayan awara ko abin da ya shahiɗan na rogo na ci. Duk lokacin da nake so in ci da na fito daga wurin aiki, ga yana ba, ba nisa sosai zani sau abinci na dawo na ci.

Ina share ƙura sau ɗaya a wata, ina share duk ƙurar da ta kasance ta sama. Amma idan aka zo ƙura ko sharan gida ina yi kullum. Amma idan aka zo ƙurar da ke sama da sauransu duk wata ina share wa sau ɗaya. In tabbatar da ko ina ya kasance cikin tsabta.

Lambar albarkan mu ita ce kamar goma. Albarka abinci mai kyau a yankin Hausa wanda yake ba mu damar mu samu abin alfahari a gaba. Idan aka ce Allah ya maka albarka yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ya ji daɗi sosai. Domin wannan albarka in tana sanya mutum ya kasance cikin albarka a wani lokaci.

Eh, ina riƙe lema a lokacin ruwa. Shi ne lokacin damina. Duk lokacin da ake ruwa, zaniyi amfani da wannan lema in riƙe ta a sama ta yadda za ta bani kariya daga bugun ruwa. Mutane da yawa ma suna amfani da ita saboda za ta ba ka kariya kuma za ka yi amfani da ita ba tare da ka samu matsala ba ko ta ko ruwa ya hana ka zuwa inda kake son ka je.

Eh ina iya rera waƙa sosai ina ma rerawa idan ina cikin nishaɗi ko idan na samu abin jin daɗi ina rera waƙa. Waƙa ta ɗaya daga cikin abin da ke ba mutane nishaɗi ni ma tana ba ni nishaɗi sosai. Ni lokacin da nake cikin farin ciki ina rera waƙa.

Wasan da nake so na yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Yana ɗaya daga cikin abin da wasan da nake so. Saboda ƙwallon ƙafa na ɗaya daga cikin wasannin da ke tara matasa wuriguda tare da ƙarfafa masu gwiwa. Shi yasa nake son ƙwallon ƙafa. Za ka ga mutane da yawa sanda suna kallon ƙwallon ƙafa suna, suna nishaɗi kuma.

Ina farkawa bacci da misalin karfe huɗu da rabi na safe. Idan na farka zan tashi na yi alwala, na yi sallah sai kuma na ci gaba da huɗu ɗin yau da kullum sannan kuma in shirya zuwa wurin aiki tare da sauran abubuwa.

Ina iya tsalle a igiya domin lokacin yarin ta ina wasa da igiya ana tsallekewa a samu kamu uku ɗaya na kaɗa ɓangaren hagu ɗaya na kaɗa ɓangaren dama. Sannan kai kuma kana tsakiya kana tsalle kana tsallake igiya to ana yi ko yanzu ma za ni iya yi.

Eh kwamfutata ta kasance abin da nake amfani da ita a kowane lokaci, to din lokacin da wasu shirye shirye sabbi suka zo ina amfani insabinta ma kwamfutata waɗannan sabbin shirya shiryan wanda yake ba ni dama kwamfutata ta kasance tana aiki cikin natsuwa tare da kaifin basira.

Ƙasar da gidanmu take dashi ita ce ja wanda zaka ga ana amfani da ita wajen kwaɓawa a yi gini. To da ita aka yi amfani aka gina gidanmu. Mu ba masu kuɗi ba ne, anyi amfani da ita wajen gina gidanmu kuma ta ɗaya daga cikin abin da muke alfahari da ita. Muna amfani da, da gidan yana da kyau kuma sosai.

Abin da yake sanya ni dariya shine ya kasance na ga mutane suna dariya. Lokacin da naga mutane suna dariya shine yake nuna cewa suna cikin farin ciki to wannan zai bani damar yin dariya. Eh, ina wannan farin ciki da suke ciki yana sanya ni dariya matuƙa. To ya kasance dama ni mutum ne mai son ya ga mutane cikin farin ciki.

Ina iya amfani da kwamfuta sosai. Ina da kwamfuta ma a ɗakina wanda nake amfani da ita wajen yin abubuwan aikin ofis da sauran ayyukana. To ina amfani da kwamfuta sosai. Na iya amfani da ita, na iya sarrafa ta sannan ina sanya mata sabbin abubuwa idan suka fito. Ina amfani da kwamfuta matuƙa wajen yin abubuwa.

Ina iya ɗaura ƙulli, idan lokacin na ga ƙulli kama abun da ya sha igiya sosai ina iya ɗaurewa kuma ina iya kwancewa. Wannan ɗauriyoyi yana sha maban da kwancewa. To, idan da naga kama ɗaki ko idan ka dasan ka ɗaura yanda ba ka san wanda ya shiga, to zan yi amfani da wannan mazargi in ɗaura igiya ko in ɗaura ƙulli.

Gaskiya nafi son shayi. Domin kusan kullum ina shan shayi. Duk rana ina shan shayi kusan sau biyu. To ka gani alama ce ta nuna ina son shayi fiye da kowane. Shayi abu ne wanda zai baka lafiya sannan zai sa ya kashe makoshinka tare da, da, da ciki.

Muna da dangantaka mai kyau tsakaninmu da shugaban aiki. Domin ina yi mashi biyayya, iya ka biyayya, sanan da abin da ya shafi abin da ban gane ba, yana zuwa in gaya mashi sanan shi ma da abin da yake da tambaya yana kira wannan ya tambaye ni me nike so me yake faruwa a wannan yanɓashi. Kaga alama muna da dangantaka mai kyau da shi kenan?

Idan ina so da tafiya wurare, farko ina shirya tafiyar in san ya maraina, eh zan je waje kaza. To sai na shirya na yi wanka sannan na tafi inda zani. Idan da ƙafa zan je, idan kuma abin hawa zan hau, sai na hau naje inda nake so naje.

A gaskiya ba muna da WiFi a gida kawai. Kowanne yana amfani ya buɗe data din shi yayi amfani da intanet da sauransu. Amma OFIS muna da WiFi wanda muke amfani da shi wato styling yafi gudu sosai gusa ga data. Sannan kuma zaka iya amfani da shi da kuma data da yawa bata mai ɓata lokaci.

Ina cin abincin dare da misalin ƙarfe takwas zuwa ƙarfe tara. Da lokacin da na gama, ɗan hutawa zai ɗauko abinci na da ce da dare. Yawanci tuwo ne nake ci da dare wanda zai ba da daman jikina ya samu ƙarfi. To ina cin abinci na ƙarfe takwas zuwa tara da dare.

Eh muna raba abinci ga, ga mutane bayan an gama abinci, an dafa abinci za mu samu mutane a raba masu wanda suke da bukata, wanda yana taimakawa wajen bawa wanda bai da shi tare da taimakon Kenya a cikin al'umma ko cikin unguwa.

Ina zuwa rana, ina zuwa kasuwa dan ranar Lahadi ƙarshen makoki na. Muna zuwa mu sayi kayan abinci sannan mu sayi sauran abubuwan da muke da buƙata na yau da kullum. Muna zuwa da misalan ƙarfe huɗu zuwa biyar na yamma saboda lokacin kowa ya gama shirye-shiryen shi sai a tafi kasuwa sai a yi siyayya.

Ina son ɗaki mai kyau wanda yake ɗauke da gado da kujeru tare da abin yin sallah. Wanda zai taimake ni in yi rayuwata cikin sauƙi. Ya kasance kuma akwai wurin sacaji da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan zai taimake ni in yi duka lamurana cikin sauƙi.

Idan ina so in tabbatar da ingancin aiki, farko zan duba aikin tun daga farko zuwa ƙarshe, in ga cewa akwai kusakurai kuskure wajen aikin ko babu, inda akwai tu aikin mai da inganci. Idan ko babu kuskure da yawa na tabbance aiki yana da inganci sosai, wannan zai tabbatar man da haka.

Wasan da na fi soshi ne ƙwallon ƙafa sosai domin ina ɗaukar awa biyar ina kallon ƙafa ba ta, ƙwallon ƙafa ba tare da na samu damuwa ba ko na gaji. To ƙwallon ƙafa na ɗaya daga cikin abin da yake bani sha'adi sosai ina sha'awar ƙwallon ƙafa mataka.

Ina bin ƙa'ida wajen aiki sosai, ina tabbatar da cewa duk wata ƙa'ida ta wajen aiki na bi ta, ta yanda ba za a samu kuskure ba, ta yanda za a yi aiki a samu aiki ingantacce. Ina dubawa in tabbatar cewa ba kuskure na bi kowace ƙa'ida. Idan na bi to zan tabbatar cewa eh aiki na bi inganci ne.

Gaskiya nafi son miya me zafi saboda miya mai sanyi bata daɗin cin abinci. Da yanda akayi miya me zafi tafi, tafi daɗi sannan tafi lafiya ga ingancin jikin ɗan adam ba. Gaskiya nafi son miya me, me, me zafi. Ina cin abinci da miya me zafi kuma yana jin daɗi.

Na fi son tufafin auduga domin tufafin auduga yana ɗaya daga cikin abin da zai sanya tufafi yayi karko ya daɗe. To gaskiya duk abin da aka ɗinka da auduga, za kaga yana kyau sosai sannan kuma yana da ƙwari. Zai iya daɗe maka, zai iya maka shekara biyu ko shekara uku ka na sanya tufafin auduga.

Gaskiya waya ta ba ta daidaita haske, ni da kaina nake daidaita haske a lokacin da nake so. Daidaita haske na ɗaya daga cikin abin da zai sanya idanuwan ka suyi karko da da kyau. Zai kasance ka sanya idan rana ta fito za ta yi maka kaza, idan rana ta fito za ta ɗauki haske ko za ta rage haske. Ta yadda zai ba ka dama ta, ta, ta controlling idanuwan ka.

Idan ina so na kammala aiki a cikin lokaci, farko za na tsara yadda aikin zai kasance, daga farko har zuwa ƙarshe. Wannan zai ba ni damai na kammala aiki cikin lokaci. Zan tabbatar da cewa idan na yi mataki na kaza zanyi kaza, bayan na gama can wajajen, za ni wancan. Zai taimaka min wajen kammala aiki a lokaci.

Ina sanya bel a kullum. Lokacin da na tashi zan yi amfani, zan yi amfani da kayan da suke da buƙatar bel. Ina sanya wa ko inyi stocking da sassauran su. Ina sanya a wando, ina sanya kuma a riga idan rigar tana da wurin sanya bel.

Ina iya tafiya irin kilomita daya zuwa biyu zuwa uku ba tare da na gaji ba da kafa. Ina tafiya sosai ta ƙasa domin ta ɗaya daga cikin abin da nake yi nan saboda jikina ya kasance ya saba na samu kuma kuzari na motsa jiki, to zan iya ɗaukar irin nawa ɗaya zuwa biyu ina tafiya ko kuwa kilomita ɗaya zuwa biyu zuwa uku.

Ina yin addu'a kullum idan na tashi da safe, bayan na farka daga bacci zanayi addu'a, bayan na gama kowace sallah itama zanyi addu'a, in roki Allah "Allah bamu abu mai kyau duk duniya da lahira", sannan ina daukar irin minti talatin zuwa minti hamsin in gabatar da wannan addu'a.

Ina shan ruwa mai sanyi musamman idan na je na dawo daga wani wuri na sha rana. To ina buƙatar ruwa mai sanyi sosai sai in bude fridge in ɗauko in sha. Musamman ruwan fe wuta ko kuwa ruwan kwalba idan yai sanyi sosai idan mutum ya sha rana ko kuma idan lokacin azumi yayi bayan, bayan shan ruwa. To wannan ruwa mai sanyi na taimaka mako wajen tada makomanka.

Gaskiya na fi son zama saman kujera domin idan na zama saman kujera na fi jin daɗi. Balle idan na sami kujera zan linke ƙafafu na dai na dake so in zama nan. Amma saman tabarma zai kasance dole sai na miki ƙafafuwa na. To gaskiya na fi son zama kan kujera sosai.